A zahiri ina son karanta littattafai da dama amma the best eh books wanda ya kamata in karanta gaskiya shine Alkur'ani. Ah idan kana karanta Alkur'ani za ka riƙa jin daɗi da kuma natsuwa da kuma tausayi da imani zai ƙara shigoma. So ina son karanta Alkur'ani sosai yauwa ina kuma karanta littattafai bayan shi da akwai littattafai waɗanda ya kamata mutum ya karanta. So amma shi ne the best. So.

A zahiri zan iya ajiye kwafin bayanai. So kwafin bayanai yana da muhimmanci. Dole zaka samu gurare inda zaka iya ajiye kwafin bayanan ka wanda saboda kasancewar rayuwa. Aaa kwafin bayanai yana ɗaya daga cikin ka maka samu littafi ka rubuta duk wasu kwafin bayanan ka ajiye saboda in case, aaa saboda idan ko da rayuwa ta abu nan so da an ɗauko kwafi bayanan nan za'a gane cewa, lalle nan gurin kayi ajiya kayi kuma yi ajiyoyi wanda za'a samu wasu abubuwa na dangane da abun da ka ajiye a kwafin bayanan ka. So wannan ke nan.